Gaskiya ba ni da wani manufa na watawata. Duk da de tambayan yace kunada ne ba kanada ba eh, ba mu da wani manufa na watawata, wani kokwanto ko wani abu de mara kyau. Hakanan ba mu da wannan manufan mu, duk damuwammu akan ci gaba ne.

Babu wani harsashi danakeyi, bana yin wani harsashi ni ya yin lokacin bacci. A'a, ba wani harsashi gaskiya ne da nake yi. Domin zai jawo mana wani harsashi. Eh, ba wani na zo bacci bacci kawai nake yi. Ba na tsaya ne wata wata.

A cikin kayan marmari wanda na fi so, na fi son aful, da ayaba, da abarba, da kankana duk ina son su. Wanda na fi so baki ɗaya a cikinsu gaskiya ayaba ne. Saboda yana da kyau a jiki, yana da amfani sosai. Duk suna da amfani eh amma na ni shi na fi so.

Irin kalan jakan da, irin jakan da nake kai shi ne irin jaka na tafiya. Jaka da za ka yi tafiye-tafiye ka sa kayayyakin ka da yawa.

A'a, ina son zama kusa da taga. Ina son zama kusa da taga saboda ni mutum, mutum ne mai son iska. Bana so in ji wuri ya gume gum hakan nan babu iska. Sam, sam, sam bana so. Ina da jiki sannan ina son iska sosai. Eh.